Sau nawa kake tsarkake gidanku? Wato tsarkake gida abu ne mai mahimmanci wanda kuma mutane na yi, ni ma ina yi. To a kullum dai ina tsarkake gidana sau biyu. Da safe in na tashi nayi shara na gyara ko ina sannan da daddare in na dawo aiki na yi shara, na gyara ko'ina har na samu na yi bacci. To kaga tsarkake gida yana da mahimmanci, yana da kyau kuma zai saka gani ya yi yanayin gidanka yake, me ke tafe yake, abubuwan suke a cikin ɗaki.